Kafin nan ina son a barba gwanda kankana. Sune kayan marmarin da na fi so gaskiya. Suna min daɗin sha da mangwaro.

Eh ina da katin kasuwanci saboda idan masu siya da siyarwa sun zo siya, idan mutum ya ji daɗin kasuwa idan na gama kasuwanci da shi, ina ba shi katin kasuwanci na saboda idan yaji daɗi ko da baya kusa zai iya kiran lambar da yake jiki sai muyi kasuwancin tare.

Gaskiya bana sauri a tafiya in bawai ta kama dole ba amma bana sauri a tafiya ta ni kam. Ina tafiya a hankali ne saboda in ka ga ina sauri to akwai gun da zan je lokaci ya ƙure shiyasa nake sauri a tafiya.

Gaskiya ni ma'abocin sa turare ne gaskiya. Kullum ina sa turare, kullum ina amfani da turare gaskiya kam ni ma'abocin sa turare ne. Ina son turare sosai sosai gaskiya kam.

Gaskiya wayan da nake amfani da shi ƙiran kamfanin Tekno ne. Tekno Camon Sixteen Pro shine wayan da nake amfani da shi. Nake jin daɗin aiki da shi, ake ƙira na nake, nake ƙira, nake yin kallo, nake buga gem, nake kasuwanci na, nake abun yaɗa labarai duka.

Naman da nakeso ina son cin naman kifi, naman rago, naman saniya, naman saniya irin acema kilishi haka. Su ne naman da na fi son ci gaskiya sosai sosai. Su na da daɗi. Ballanta nama ace naman kifi, babban kifi. Hmm! Aka yima miya da shi wani irin daɗi za ka ji yayi.

Gaskiya launin kuɗin mu kala kala ne gaskiya kam. Akwai ja, akwai kore. Kala biyu ne dai. Akwai ja akwai kore, akwai ruwan ƙasa, launin kalan kuɗin mu gaskiya.

Eh, ina kallon inuwa ta mana. In dare yayi ko mangariba ta yi ko rana ta zo faɗuwa, idan kana tafiya zaka ringa ganin inuwan ka. Ba dole kaga inuwa ɗaya a gaba ɗaya a baya. Gaskiya inq ganin inuwa ta sosai sosai.

Eh gaskiya kam ina sanya tabarau. Ina amfani da tabarau sabida yanayin hasken waya ko yanayin kallon hasken rana. Ina amfani da tabarau sosai gaskiya kam.

Gaskiya bana sanya bel kullum tunda bana sa riga da wando a koda yaushe. Gaskiya bana sanya bel. Shine kawai.